Yaya dangantakarku da shugaban aiki? Wannan tambaya ce ake yi wa, eh, mutanen da suke aiki da wani, aka ce musu yaya dangantakarsu da shugaban aikinsu wanda yake jagorance su a gurin aiki. Ana tambayar su da cewa yaya suke zama, yaya dangantakarsu da shi da shugaban aikinsu.

Yaushe kake kwana kullum? Wannan shi ma tambaya ce ake tambayan namiji da cewa, da wanda lokaci yake zuwa bacci kullum. Yaushe kake kwana kullum?

Sau nawa kake kallon madubi? Tambaya ce da ake nufi da ita yawan lokutan da mutum yake duban kansa a madubi. Sau nawa kake kallon madubi a rana? Ana nufin.

"Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa?" Wannan tambaya ce da ake yi don sanin abin da mutum yake yi idan ana samun ruwan sama. Lokacin da ruwa yake zuwa, ina, ina mutum yake zuwa?

Kana cin tafarnuwa? Tafarnuwa wani am-abu ne da ake ci, ana iya ci, ana iya sa a cikin abinci. So ana tambaya ne dan wasu mutane ba sua so. Wannan tambaya ne ake yi in aka sa a cikin abinci zaka ci? Ko zaka iya cin sa haka a yanda yake? So wannan tambaya ne ko mutum yana cin tafarnuwan.

Yaya kake gaishe wa mutane? Tambaya ce aka yi da cewa ko in ka tashi da safe, yaya kake gaishe wa mutane, ko in da rana ne ko da yamma ko ka haɗu da wani a hanya, yaya yanayin gaisuwar ka yake, yaya kake gaishe mutane?

Kuna yin wuta da itace? Wannan tambayar ba mutum ɗaya aka yi masa ba. An tam-- wannan tambayan an yi ma mutane biyu ko uku ko sama da haka. Ana tambaya da cewa suna yin wuta da itace? Itace ana yin wuta da shi don a yi girki ko kuma a yi.

Kana son daukar hotuna? Wannan shi ma tambaya ce aka yi wa mutum ɗaya ko yana son a dinga daukar sa hoto. Wasu za su yi wanka, su je shago ko a gida ko su yi amfani da wayarsu, su ɗauka hoton su. So wannan ana tambayan shi da cewa yana so ko baya so. Wasu suna son a ɗauke su hoto, wasu kuma basa so. Wani lokaci kuma hoto yana iya zama ko na wurin aiki ko mutum zai je makaranta wanda bature suke kira passport.

Kuna samun horo a wurin aiki? Wannan ana ma mutum biyu, uku ko sama da haka, tambaya da cewa suna samun horo? Akan hukunta su a gurin aiki in suka yi laifi. Ana hukunta su, ko suka zo aiki ba a dai-dai lokaci ba, ko kuma akwai abin da ya faru, da bai kamata su yi ba, Ana tambayan mutumin akan hukunta su, ko yaya ake yi ko akan bar su haka. So tambayar ke nan. Kuna samun horo a gurin aiki? Tambayar ke nan.

Kana fi son fensir ko alkalami? To tambaya ce da aka yi wa mutum. Wannan tambaya ce da ake yi don sanin wace kayan rubutu mutum ya fi so. So mutum yana iya amsawa da cewa ina fi son alkalami saboda yana rubutu sosai, ɗan rubutun yana da yawa. Wani kuma yana iya cewa ina fi son fensir saboda ana iya goge kuskure. To wannan tambaya ce da aka yi.

Yaya kake tafa? Wannan tambaya ce da akeyi don sanin hanyar da mutum yake yin tafi. So mutum yana iya amsawa, ina tafa da hannaye biyu, ko kuma mutum ya amsa yace ina tafa lokacin da nake farin ciki. Wannan tambaya ce akeyi don a san yanda mutum yake tafinsa, a wanda lokaci kake tafi, a yaya kake tafi.

Yaya teburinku a wurin aiki yake? To wannan tambaya ce da aka yi don sanin yadda teburin mutum yake a gurin aikinsa. Tambayar yana da manufa da yawa, yana da ma'anoni masu yawa. Ba wai kawai yanayin jiki na teburin ba, ana iya fassara ta a hanyoyi daban-daban. Ana iya ce shin teburin yana da tsafta ko datti, akwai kwamfuta, littattafai ko kayan aiki na musamman. Teburin yana da fili aiki mai kyau ko ƙanƙanci? Teburin dinka yana da kyau a shirye ko kana cike da takardu? Wannan tambayar ce ake so a sani.

Rubutun ka yana da kyau? Wannan tambaya ce da ake yi ana son a san yanayin rubutun mutum, ko yana da kyau ko babu kyau. Kana iya amsawa eh rubutuna yana da kyau ko kuma ka ce a'a rubutuna bai da wani kyau.

Kana jin tsoron kwari? Wannan tambaya ne ake yi, ake so a sani ko mutum yana jin tsoron kwari ko baya jin tsoron kwari. Kwari yana tsoratar da kai ko bai tsoratar da kai. Wasu za su iya amsawa, "I, ina jin tsoron kwari." Wasu kuma za su iya ce, "A'a, ban jin tsoron kwari." So wannan ya danganta da yanayin da kake ji in ka ga kwari kusa da kai.

Kana, kana son abinci mai yaji? Abinci mai yaji ana nufi da abinci mai barkonu kenan. So wasu suna son abinci mai barkonu, wasu kuma basa son abinci mai barkonu. So wannan ana son a sani ne ko kai za ka iya cin abincin da barkonu ya kama, ko ba za ka iya cin abincin da barkonu ya kama.

Wane irin fim kake son kallo? Wannan tambaya ce ake yi domin a san irin fim da mutum yake so ya kalla. Wasu za su iya ce suna son kallon na faɗa, wasu kuma za su ce suna son kallon na soyayya, wasu na abinci da kuma ire-irensu hakanan. Wasu kwallo za su iya kallo. So wannan tambaya ne ake yi ana so a sani kai wanda iri kake so. Kana iya amsawa ni, na fi son kallon fim mai soyayya.

Wane irin mai kake amfani da shi? Wannan tambaya ce da ake yi mani da cewa wace irin mai nake amfani da shi. Ina iya yiwa ko man shafawa ko man dahuwa. So ina iya cewa man gyada nake amfani da shi ta wurin ɗahuwa ko kuma nace man kaɗanya nake amfani da shi wurin shafawa.

Kana kulle kofa kullum? Wannan tambaya ce da ake yi ma wani. Ana tambayarsa ne ko yana kulle kofansa in zai fito kullum ko kuma in zai yi bacci, ko yana kullewa kullum ko dai zai iya kullewa yau, gobe ba zai kulle ba ko kuma zai iya kullewa gobe amma jibi ba zai kulle ba. Wannan mutum yana iya amsawa, "Eh, ina kulle kofa na kullum" ko kuma ta ce, "A'a, ba kullum nake kullewa ba."

Wane irin ice cream kake fi so? Ice cream wani abu ce wanda ake lasawa, mai zaƙi kuma yana nan iri-iri. So kana iya tambaya, ana tambaya ne wace iri ne mutum ya fi so. So kana iya amsawa, na fi son vanilla ko kuma na fi son mai ƙanshin lemu da kuma sauransu.

Kana ƙetare ƙafafu lokacin zama? Wannan ana tambaya ne, ko in kana nan a zaune, kakan mike ƙafafunka ko kakan ƙetare su ɗaya bisan ɗaya. So ina iya amsawa, eh ina ƙetare ƙafafu lokacin zama ko kuma nace a'a nakan mike ƙafafuna lokacin zama.

Me kake yi da farko lokacin da ka isa ofis? Wannan ana tambaya ne da cewa menene mutum yake yi da farko in ya isa ofis. Wasu su kan shiga da addu'a, su kan yi addu'a, wasu kuma za su shigo su yi shara ko kuma su yi wasu gyare-gyare ko kuma su ƙaraso aikin da ba su ƙare jiya ba. To ina iya amsawa in na shiga ofis da farko nakan fara da addu'a.

Kana yin ciniki a kasuwa? Wannan tambaya ce ake yi. Ko in ka shigo kasuwa siyan kaya, kakan yi ciniki ko dai duk kuɗin da aka gaya maka kakan biya. Wasu in suka shiga sukan yi in aka ce musu abu kaza ne, za su ce a'a, haka za su ke da shi. Wasu kuma za su biya abu ɗin da aka gaya musu. So ina iya amsawa? Eh, in na je siyan kaya a kasuwa, ina yin ciniki.

Kana amfani da mataimakin murya? Wannan tambaya ce ake yi ko mutum yakan yi amfani da mataimakin murya wajen magana da mutane ko kuma wajen isar da saƙo inda jama'a sun yi yawa. Zan iya amsawa na ce, "Eh, nakan yi amfani da mataimakin murya in jama'a sun yi yawa." Ko kuma ina iya amsawa na ce, "A'a, ba na amfani da mataimakin murya dan muryana yana da ƙara sosai."

Nawa madubi kuke da su a gida? Wannan tambaya ce ake yi ana so a san ko madubi guda nawa ne kuke da su a gida. Na iya amsawa na ce ina da madubi guda uku, ɗaya cikin ɗakina na bacci, ɗaya cikin ɗakina na zama da kuma ɗaya wajen wurin wanka. Ko kuma ina iya amsawa madubi ɗaya nake da shi, shi ne a wurin wanka.

Yaya dangantakarku da abokan aiki? Wannan tambaya ce ake so a san yanayin zamarku da kuma dangantakarku da wayanda kuke aiki tare a ofis ɗaya ko kuma a kamfani ɗaya. Ina iya amsawa dangantakar na da abokan aikina yana da ƙarfi ko kuma na ce a'a dangantakar na da abokan aikina bai da ƙarfi. Kowa yana harkarsa.

Kana zama kan gwuiwa? Wannan tambaya ce ake so a san ko in kana zama, kana iya zama kan gwuiwanka, ko kuma sai dai ka zauna a ƙasa ko kuma ka zauna a kan kujera. Wasu suna iya zama kan gwiwa. In zan amsa wannan tambayan, zan ce a'a bana zama kan gwuiwa. Dan zama kan gwuiwa yakan sa ƙafana ya mun zafi.

Sau nawa kake rubuta rahoto? Ko kuma sau nawa kake rubuta rahoto? Wannan ake so ana so a sani ne ko sau nawa kake rubuta rahoto a sati ko kuma a wata ko kuma bayan taro ko bayan shekara. So in aka tambaye ni ina iya amsawa ina rubuta rahoto sau ɗaya a wata.

Wani app kake amfani da shi don saƙonni? Wannan ana tambaya ne ana so a sani wane App mutum yake amfani da shi ta wurin turo saƙonni a waya. Ina iya amsawa, aka tambaye ni ina iya amsawa. Zan ce ina amfani da WhatsApp ta wurin turo wa, eh, sakonni, ko kuma na ce ina amfani da Instagram, ko kuma na ce ina amfani da Facebook.

Kana fi son bus ko taksi? Wannan tambaya ce ake yi wa mutum ana so a sani ko mutum ya fi son bus ko taksi ta wurin tafiya, ko za shi wurin aiki, ko za shi kasuwa, ko ya fi son ya shiga bas inda mutane suka fi yawa, wato babban mota, ko ya fi son taksi inda mutane kaɗan za su iya shiga ko mutane huɗu ko biyar. Ina in aka tambaye ni, ina iya cewa na fi son taksi don mutanen da suke shiga ba su da yawa kuma ba zan ɗoƙa-- dogon lokaci ba kafin na kai inda za ni.

Kana sabunta shirye-shiryen computer? Wannan tambaya ce ake yi saboda a san ko mutum yana sabunta shirye-shiryen kwamfutansa ko baya sabunta su. In aka tambaye ni wannan ina iya amsawa, eh ina sabunta shirye-shiryen kwamfutana a kowanda wata.

Wa yake kakkafa maka baya? Wannan tambaya ce ake so a sani wa yake mara ma wannan baya wani baya ko kuma wa yake taimakon ka lokacin da kake neman abu. Wa yake tsaya maka in kana neman abu? In aka tambaye ni, ina iya amsawa wanda yake kakkafa mun baya shine uba na, baba na ko kuma nace uwata ko kuma mama na.

Yaya kake son dafa ƙwai? Wannan ana tambaya ne ko yaya mutum yake son dafa ƙwai. Kwai wani abu ne da ake ci wanda kaza yake sakawa. In aka tambaye ni ina iya amsawa ina son dafa ƙwai ya nuna sosai ko kuma na ce a'a bana son dafa ƙwai, na fi so na soya ko kuma in ce na fi so na dafa shi amma ba zai nuna sosai ba.

Me yake baku ƙwarin gwiwa a aiki? Wannan tambaya ce ake yi ko menene yake ba wa ma'aikata ƙwarin gwiwa a wurin aikinsu. Ina iya cewa aka tambaye ni, ina iya cewa abin da yake bani ƙwarin gwiwa a wurin aiki shine kuɗin da za a biya ni bayan nayi aikin, ko kuma nace in nayi aikin yadda nakan yi, in kuma sama mutanen wadda na musu aikin farin ciki, abin da yakan kara mun ƙwarin gwiwa kenan a wurin aiki.

Nawa kuɗin wutar lantarki a wata? Wannan ana iya tambayan mutum ne ko nawa yake biya kuɗin wutar lantarki da yake amfani da shi kowane wata. Da aka tambaye ni ina iya amsawa ina biyan kuɗin lantarki Naira dubu hamsin kowane wata ni da maƙwabta na ko kuma ina iya cewa ni kaɗai nake biya kowane wata dubu goma.

Kana kallon taurari da dare? Wannan tambaya ce ake yi ko mutum yana fita da daddare ya kallo sararin sama don ya gan taurarin da suke sama. In aka tambaye ni, ina iya cewa eh wasu lokuta nakan fita na kallo taurarin da suke sama wani lokaci kuma bana fito na kallon taurari da daddare.

Yaya kake zubar da shara? Wannan tambaya ne ake so a sani ko yaya nake fitar da dattin da ke cikin gidana na zubar da shi in nayi shara. To ina iya amsawa ina zubar da shara ta wurin ba masu mota su zubar mun dashi, ko kuma nace ina zubar da shara ta wurin tara shi na sa cikin buhu na je in zubar da shi da kaina a bola.

Kuna da manufa na wata-wata? Wannan tambaya ce ake yi don a san ko yaya mutum yana da manufa, abin da yake so ya samu, ya yi kafin karshen wata ko wanda wata, ko mutum ya riga ya rubuto ga abin da nake so na samu, na yi kafin karshen watan nan. In aka tambaye ni, zan ce eh muna da manufa na wata-wata.

Yaya kake ajiye kuɗi? Wannan tambaya ce ake so a sani ko ta wacce hanya mutum yana ajiye kuɗinsa. In aka tambaye ka, kana iya amsawa ina ajiye kuɗi na ta wurin ajiya a banki, ko kuma ina sa a gwangwani in ajiye a gida, ko kuma ina ajiye a aljuhu na.

Kana karatu kafin ka kwana? Wannan tambaya ce ake so a sani ko mutum yana karatun littafi ko yana karatun Kur'ani kafin ya kwana. In aka tambaye ni, ina iya amsawa eh ina karatu kafin na kwana. Ko wanda dare na kan yi karatu ko na minti biyu, ko na minti talatin, ko na awa daya kafin na kwana.

Menene kake jin tsoro? Wannan tambaya ce ake so a san ko menene yake tsoratar da mutum. Ina iya amsawa na fi jin tsoron maciji ko kuma na ce na fi jin tsoron bindiga ko kuma in amsa in ce na fi jin tsoron wuta.

Wane launi kake fi so? Wannan ana tambaya ne a san wanda launi mutum ya fi so. In aka tambaye ni, ina iya amsawa nafi son launi ja, ko kuma nafi son launi ruwan kwai, ko kuma a'a nafi son launi fari ko kuma launi baki.

Wane irin kyauta kake son bayarwa? Wannan ana tambaya ne don a san irin kyautar da mutum yake son ba wa jama'a. Ina iya amsawa na fi son ba da sadaka, ko kuma na fi son ba iyaye na kyauta, ko kuma na fi son na ba tsara na kyauta.

Kana sanya bel kullum? Wannan ana so a sani ne ko mutum yana sanya bel ta wurin sa kaya kullum in zai fito ko dai yana sawa ne dai wasu lokaci. In aka tambaye ni, ina iya amsawa bana sa bel kullum sai dai wasu lokaci.

Wane irin waya kake amfani da shi? Wannan tambaya ce ake so a san wane irin waya mutum yake amfani da shi ta wurin magana da mutane ko kuma ta wurin aikar da saƙo. Eh aka tambaye ni ina iya amsawa. Irin wayan da nake amfani da shi shine Redmi A5 ko kuma na ce ina amfani da iPhone ko kuma na ce ina amfani da Tecno.

Nawa matashin kake amfani da su? Wannan ana tambaya ne ana so a san da cewa ko matashi guda nawa mutum yake amfani da shi ta wurin bacci. In aka tambaye ni wannan ina iya amsawa. Ina amfani da matashi guda biyu ta wurin bacci. Ɗaya ina amfani da shi na sa kai na, ɗaya kuma ina rungumansa.

Wane irin sabulu kake amfani da shi? Wannan tambaya ne ake yi ana so a san ko wanda irin sabulu mutum yake amfani da shi ko ta wurin wanka ko kuma ta wurin wanki. In aka tambaye ni, ina iya ce na fi son sabulun wanka. Ina amfani da sabulun Solo ta wurin wanka. Sannan ta wurin wanki ina iya cewa ina da amfani da yankan kusa.

Kana iya hawan keke? Wannan tambaya ne ake so a san ko mutum yana iya hawan keke ko bai iya hawa. In aka tambaye ni, ina iya ansawa, "Eh ina iya hawan keke" ko kuma na ansa, "A'a ban iya hawan keke" don yana sa mun zafin gwiwa.

Kana biyan kuɗi ta waya? Wannan tambaya ne ake so a san ko in ka siya abu ko zaka biya albashi ko kana biya ta gurin wayan ka ne ko kana ba mutane kuɗin a hanu ko dai sai kaje banki. In aka tambaye ni wannan ina iya ansawa? Eh ina iya biyan kuɗi ta waya ko kuma ina biyan kuɗi ta waya.

Sau nawa kake goga hakora? Wannan tambaya ne, ana so a sani ko sau nawa mutum yake goga hakora, ko kana gogawa da safe, in ka tashi daga bacci ko, kuma kana gogawa da yamma ne, bayan ka dawo wurin aiki. Wannan in aka tambaye ni, ina iya amsawa ina goga hakora sau biyu a rana. Ina gogawa da safe, in kuma gogawa da yamma.

Yaya kake neman izinin hutu? Wannan tambaya ce ake so a san da cewa ko in mutum yana neman izinin hutu a gurin aiki, yaya yanayin da yakan bi domin ya samu wannan izinin daga wurin maigidansa. In aka tambaye ni, ina iya amsawa. Ina neman izinin hutu ta wurin rubuta wasika wa maigidana in kuma sa hannu. Wani lokaci ina iya neman izinin hutu ta wurin tura masa a waya.

Wane irin tufafi kake fisso? Wannan tambaya ce ake yi don a san irin tufafin da mutum ya fi son sawa. In aka tambaye ni wane irin tufafi inke fi so zan iya cewa nafison sa ijabi ko nafison sa atamfa.

Me kake yi don ƙara aiki? Wannan tambaya ce ake so a sani ko me mutum yake yi don ya ƙara samun aikin da yake yi. Ina iya cewa abin da nake yi don ƙara aiki shine ina iya samun mutane don su taimake ni bayyana wa iyalinsu da kuma abokansu abin da nake yi, irin aikin da nake yi don su samu su zo wurina saboda aikina ya ƙaru.

Yaya kake magance matsaloli a aiki? Wannan tambaya ne ana yi domin a san ko menene da menene mutum yake yi lokacin da ya samu matsala a gurin aikinsa saboda ya yi maganinta. In aka tambaye ni yaya nake magance matsaloli a gurin aiki, ina iya cewa ina magance matsalolina ta gurin addu'a da kuma tambayoyi saboda na san abin da zan yi saboda in kiyaye irin wannan matsalolin.

Yaya kake sassanta rikici a aiki? Wannan tambaya ce ake so a san ko in rikici ya taso a wurin aiki ko yaya mutum yake sassanta shi. Ina iya amsawa, ina sassanta rikici a wurin aiki ta wurin addu'a ko kuma ta wurin kira masu rikicin in ji tsakanin su, in yi kokari in sassanta su cikin salama.

Kana iya kunna wuta? Wannan tambaya ce ko mutum yana iya kunna wuta in zai yi girki ko kuma fitila ko kuma wutar lantarki ko kuma mutum baya iya kunnawa. In aka tambaye ni, zan ce eh ina iya kunna wuta in zan yi girki kuma ina iya kunna wutar lantarki.

Yaya kake ajiye takardun aiki? Wannan tambaya ce ake so a san ko yaya mutum yana ajiye takardun wurin aikinsa. Ina iya cewa ina ajie takardun aikina a kan teburi ko kuma ina ajiye takardun aikina a kan kwamfuta.

Yaya kake kare kanku daga sauro? Wannan ana tambaya ne ko menene mutum yake yi don ya kare kansa ga cizon sauro. Ina iya cewa ina kare kaina ga cizon sauro, ina kare kaina daga sauro ta wurin amfani da, um, mosquito net ko kuma ina kare kaina da cizon sauro ta wurin rufe jikina ko kuma ina amfani da wasu itatuwa ne da suke korin sauro.

Yaya kuke aiki tare da kungiyar? Wannan tambaya ce ake yi don a san yanayin aikin mutum tare da kungiyar. In aka tambaye ni yaya nake aiki tare da kungiya, ina iya cewa ina aiki da su ne kowanne lokaci.

Kana shuka tsire-tsire a gida? Wannan tambaya ce ake yi don a san ko mutum yana shuka kayan lambu, ko kuma kayan miya ko wasu irin itatuwa a gida. In aka tambaye ni, ina iya cewa eh ina shuka barkono a gida, ko kuma ina shuka shuwaka ko kuma kaninfari a gida.

Wane wasa kake son yi? Wannan tambaya ce ake so a san irin wasan da mutum yake son yi. In aka tambaye ni, ina iya cewa i na fi son wasan ƙwallon ƙafa ko kuma in ce na fi son wasan tsalle.

Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? Wannan tambaya ce ake so a san menene da menene mutum yake yi don ya tabbatar da ingancin aikinsa. In aka tambaye ni wannan, zan ce ina tabbatar da ingancin aikina ta wurin sanin da cewa na bar cin hanci ko kuma ban yi abin da ya ba ta ma shi maigidana rai ba.

Kana musafaha da mutane? Musafaha na nufin gaisuwa ta wurin kama hannu. Wannan ana tambaya ne ko kana gaisuwa ta wurin kama hannu da mutane. In aka tambaye ni, ina iya cewa, a'a, bana gaisuwa ta wurin kama hannu da mutane ko kuma a'a, bana musafaha da mutane don gudun cutar coronavirus.

Wacce hannu kake amfani da shi da ita? Wannan tambaya ce ake yi don a san ko wacce hannu mutum yake amfani da ita ta wajen aiki ko ta wajen rubutu. Wasu suna amfani da dama, wasu suna amfani da hagu. In aka tambaye ni, zan ce ina amfani da hannu dama.

Kana cin citta a abinci? Wannan tambaya ce ake so a san ko in mutum ya yi girki, yana sa citta a ciki ko kuma yana iya shan shi ko kuma baya ci. Wannan in aka tambaye ni, zan ce eh ina amfani da citta a abinci domin yana kara karfin jiki.

Menene abin da kake tunawa daga yaro? Wannan tambaya ce ake so a san ko menene mutum yana tunawa lokacin da yake yaro. In aka tambaye ni menene nake tunawa daga yaro, ina iya cewa ina tunawa lokacin da aka siya mun sabuwar riga da kuma sabuwar takalmi.

Yaushe kake cin abincin dare? Wannan tambaya ce ake so a sani ko da wanda lokaci kake cin abincin dare. In aka tambaye ni wannan, ina iya cewa ina cin abincin dare ta misalin karfe shida ko kuma ta misalin karfe bakwai.

Kana fi son shinkafa ko tuwo? In aka tambaye ni wannan, ina iya amsawa da cewa nafi son shinkafa domin tuwo yana min nauyi a jiki.

Nawa bokiti kuke da su a gida? Wannan tambaya ce ko bokiti nawa kuke da su a gida ta wurin aiki. Ina iya amsawa. Muna da bokiti guda uku a gida, ɗaya a wurin wanka da kuma ɗaya a wurin girki da kuma ɗaya a wurin wanki.

Me kake yi don kiyaye lafiya? Wannan tambaya ce ake yi don a san menene da menene mutum yake yi don kiyaye lafiyarsa. In aka tambaye ni wannan, ina iya cewa ina wanke hannuna kowane lokaci don kiyaye lafiyata, kuma ina kiyaye wasu abincin da bai kamata in ci ba don kiyaye lafiyata.

Wane launi labulenku suke? Wannan tambaya ce ake so a san ko wanda launi ne labulen da kuke amfani da su suke. In aka tambaye ni, ina iya cewa launin labule na yana ja, ko kuma ina iya cewa launin labule na fari ne.

Wane irin takalma kake fi so? Wannan tambaya ce ake yi don a san irin takalmar da mutum ya fi so, ya fi son sawa. In aka tambaye ni, zan iya ce na fi son takalma masu daga kafa, ko kuma in ce na fi son takalman da suka rufe kafa duka.

Kana sanya agogo a hannu? Wannan tambaya ce ake so a sani ko mutum yana sanya agogo a hannunsa don duban lokaci ko baya sanyawa. In aka tambaye ni, ina iya cewa eh ina sanya agogo a hannu domin duban lokaci.

Yaya kake shirya ayyukan? Wannan tambaya ce ake so a san ko in kana da ayyuka da za ka yi a rana ko a sati ko a wata, ko yaya kake shirya su. In aka tambaye ni, zance ina shirya su ne ta wurin fara da wanda yake da muhimmanci sannan in ci gaba da sauran da suka rage.

Kana karanta jarida? Wannan tambaya ce ake yi don a san ko mutum yana karanta jarida ta wurin sanin abubuwa masu tasowa a ƙasa, ko mutum baya karanta. In aka tambaye ni, zan ce eh ina karanta jarida saboda in san abubuwan da suke tasowa a ƙasan da nake.

"Me kake ci a wurin aiki?" Wannan tambaya ce ake yi don a san ko menene mutum yake ci in ya je wurin aiki. Wasu suna kai abinci daga gida, wani kuma zai iya ce shayi yake ci in ya je wurin aiki ko burodi. In aka tambaye ni, ina iya cewa ina cin abinci da na riƙe daga gida ko shinkafa, ko kuma ina iya cewa ina shan lemu a wurin aiki.

Wane lokaci na rana kake fisso? Wannan tambaya ce ake so a sani ko a rana wanda lokaci ka fisso? Ko ka fison safe ne, ka fison rana ne ko ka fison yamma? In aka tambaye ni, ina iya amsawa. Na fison safe ne a rana, domin ina tashiwa da ƙarfi na, in yi aikin da ya kamata in yi a rana.

Wayarka tana da daidaita haske da kanta? Wannan tambaya ce ake yi don a san ko wayarka tana daidaita haske da kanta ba sai ka daidaita ta ba. In aka tambaye ni, ina iya cewa a'a wayana baya daidaita haske da kanta, sai dai in ni na daidaita hasken.

Wacce irin jaka kake kai? Ko kuma wace irin jaka kake kai? Wannan yana iya nufin abubuwa biyu ko jaka ta wurin dabba. Wace irin jaka ka hau kake kai? Wani kuma yana iya nufin ko wace irin jaka kake kai ko wacce irin jaka ka rike? Ko jaka na makaranta, ko kuma jaka na tafiya, ko kuma jaka na, na kuɗi. In aka tambaye ni, ina iya, ina iya ansawa ina, ina jaka ta makaranta. Ina kan jaka ta makaranta.

Yaushe kake fara aiki kullum? Wannan tambaya ne ake so a san ko ga wanda lokaci mutum yana fara aiki kullum. In aka tambaye ni, ina iya cewa ina fara aiki da safe, misalin karfe bakwai ko misalin karfe takwas a rana.

Ina kake son ziyarta ko kuma ina kake son ziyarta? Wannan tambaya ce ake yi don a san inda mutum yake son kai ziyara. In aka tambaye ni, ina iya cewa na fi son ziyartar asibiti.

Wane gudu na fanka kake fi so? Wannan tambaya ce ake so a san ko wane gudu na fanka mutum ya fi so, ko ya fi so ya gudu sosai ko ya gudu kaɗan. In aka tambaye ni, zan ce na fi son fanka ya gudu kaɗan a lokacin sanyi, sannan lokacin zafi na fi so ya gudu sosai.

Kana son zama kusa da taga? Wannan tambaya ne ake yi don a san ko mutum ya fi son zama da taga ko kusa ko zama da kusa da ƙofa. In aka tambaye ni, zan ce eh, na fi son zama kusa da taga a kowanda lokaci.

Kana iya bada barkwanci? Wannan tambaya ce ake yi don a san ko mutum yana iya bada barkwanci don ya sawa mutane dariya. In aka tambaye ni, ina iya amsawa, "Eh, ina iya bada barkwanci don in sawa mutane dariya."

Kana ajiye kwafin bayanan ku? Wannan tambaya ce don a sani ko mutum yana ajiye wani kwafin bayani don iya amfani da ita gobe. In aka tambaye ni, ina iya cewa, eh, ina ajiye kwafin bayana, bayani, saboda ina iya neman bayanin gobe ko kuma wata rana.

Wanne malami kake fi so? Wannan tambaya ce ake yi don a san irin malamin da mutum ya fi so. In aka tambaye ni, ina iya cewa na fi son malamin addini ko kuma na fi son malamin makaranta mai koya mani Hausa ko kuma Turanci.

Kana raba ayyuka ga wasu? Wannan tambaya ce ake yi don a san ko ina raba ayyuka ga wasu ko kuma ina yin duka ayyukan da kaina ni kaɗai ba sai na raba ba. In aka tambaye ni, ina iya cewa eh ina raba ayyuka ga wasu domin neman taimako.

Nawa takalma kake da su? Wannan tambaya ce ake so ko kuma ana iya cewa takalma nawa kake da su? Wannan ana so a san ko takalma guda nawa ne nake da su. In aka tambaye ni, ina iya cewa ina da takalma kamar guda uku. Ɗaya ina sa in je wurin addu'a, ɗaya kuma ina sa in je makaranta sannan ɗaya ina sa a wurin wanka.

Kana cije farce? Wannan tambaya ce domin akwai waɗanda suna cije farcen su in ya yi girma, wasu kuma suna cije shine ko bai yi girma ba domin abin ya saba musu. In aka tambaye ni, zan ce a'a bana cije farce.

Kana iya daure kulli? Wannan tambaya ce ake yi don a san ko mutum yana iya daure kulli ko bai iya daurewa ba. In aka tambaye ni, zan ce eh, kulli kam, domin ko min karfin ta ko min yawan kullun ina iya daure ta in kuma kunce ta.

Wane irin tsintsiya kake amfani da shi? Wannan ana tambaya ne ko wanda irin tsintsiya mutum yake amfani da shi ta wurin aiki a gida, ta wurin shara da kuma sauransu. In aka tambaye ni wane irin tsintsiya nake amfani da shi, zan iya ce ina amfani da tsintsiyan gida ko kuma ciyawa ta wurin sharan gida ne.

"Wane irin kiɗa kake son ji?" Wannan tambaya ce ake yi don a san irin kiɗan da mutum ya fi son ji da zai iya ba shi sha'awa ko kuma ya so yin rawa. In aka tambaye ni wane irin kiɗa nake son ji, zan iya cewa na fi son jin kiɗan masu addini ko kuma shatan almasiru.

Wani lokaci na shekara kake fi so? Wannan tambaya ne ake yi don a san lokaci na shekara da mutum ya fi so. In aka tambaye ni, zan iya ce na fi son damuna ko kuma na fi son rani, bisa ga yanayin abun da aka tambaya. In aka tambaye ni yanzu dai ni dai, zan ce na fi son rani domin ruwan sama baya damuna.

Wadanne kayan aiki kuke amfani da su? Wannan tambaya ce ake so a san irin kayan aikin da mutum yana amfani da shi ta wurin aikinsa. In aka tambaye ni, ina iya ansawa, ina amfani da kwamfuta, ina kuma amfani da teburi ta wurin aikina a ofis.

Wane irin wasa kake yi a waje? Wannan tambaya ce ake yi don a san irin wasan da mutum yake yi in ya fito waje. In aka tambaye ni, ina iya amsawa na fi son yin wasan rawa in na fita waje, ko kuma na fi son wasan tsalle a waje.

Kana sa turare kullum? Wannan tambaya ce ake yi don a san ko kana sa turare don kamshi kullum rana. In aka tambaye ni, ina iya cewa eh, kullum ina sa turare.

Kana son wurare masun hayaniya? Wannan tambaya ce ake yi don a san ko mutum yana son wurare masun hayaniya ko ya fi son wuraren da suke shiru. In aka tambaye ni, zan ce a'a, bana son wurare masun hayaniya. Na fi son wuraren da suke da salama.

Yaya kake magana da abokan ciniki? Wannan tambaya ce ake yi don a san yanayin harshen magananka in ka je siyan abu kuma kana ciniki. In aka tambaye ni, ina iya amsawa, ina magana da su ne da kwanciyar hankali ta wurin ciniki.

"Mene ne burin ku a aiki?" wannan tambaya ce ake yi don a san ko mene ne burin ma'aikata a wurin aiki. In aka tambaye ni ko mene ne buri na ko kuma mene ne burin ku a aiki, zan iya ce buri na shine tsaro.

Kana iya tuƙin mota? Wannan tambaya ce ake yi don a san ko mutum yana iya tuƙin mota ko bai iya tuƙin mota. In aka tambaye ni, ina iya amsawa, "Eh, ina iya tuƙin mota a kowanne lokaci."

Yaya jadawalin aikinku yake? Wannan tambaya ce ake so a sani ko yaya yanayin aikinku yake, ko kuna aiki kowane lokaci ne ko kuna da lokacin hutu. In aka tambaye ni, ina iya amsawa jadawalin aikina yana nan kullum da kuma kowane lokaci. Amma kuma in na ƙare aikin nan take ina iya hutawa.

Yaya kake yanke shawara a aiki? Wannan tambaya ce ake so a san ko yaya mutum yake yanke shawara a wurin aikinsa. In aka tambaye ni, ina iya amsawa. Ina yanke shawara a aiki ta wurin tattara bayani da kuma ta wurin tambayan ra'ayin mutane.

Wane launi jakar ku ta kuɗi? Wannan tambaya ce ake yi don a san wane launi jakar da kuke sa kuɗi yake. Ina iya cewa jakar mu na kuɗi na launi baki ko kuma launi ja ne jakar mu ta kuɗi.

Nawa ne yawan dangin ku a gida? Wannan tambaya ce ake yi don a san yayane yawanku a gida. Kai da matarka da yaranka kuma akwai kakarsu da kuma kakanninsu da rai duka za a kirga ka sa ko ku nawa ne a gida. In aka tambaye ni, ina iya cewa yawanmu a gida mu biyar ne, ni da kuma ƴan'uwa da kuma iyaye.

Kana da dabbar gida? Wannan tambaya ce ake yi don a san ko mutum yana kiwon dabba a gida. In aka tambaye ni, ina iya cewa eh, ina da dabbar gida. Ina da kaza na gida, ina da kuma akuya, ina da kuma kare.

Wane irin miya ka fi so? Wannan tambaya ce ake yi don a san irin miyan da mutum ya fi son ci ko kuma sha. In aka tambaye ni, ina iya cewa na fi son cin miyan yauƙi ko kuma na fi son miyan taushe.

Yaya kake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci? Wannan tambaya ce ake yi don a san yanayin tsara ayyukanka da suke da mu-ma-mahiminci. In aka tambaye ni, zan iya cewa ina tsara ayyukana da suke, suka fi muhimmanci a kan wanda shine babba, sannan in biye da wanda shine ƙarami da kuma sauran.

Kana raba abincinku da mutane? Wannan tambaya ce ake yi don a sani ko mutum yana raba abincinsa da mutane ko kuma yana ci shi kaɗai. In aka tambaye ni, zan ce eh, ina raba abincinmu da mutane.

Kana kuka lokacin yankan albasa? Wannan tambaya ce ake yi don a san ko lokacin da kake yanka albasa yakan sa ka ka zub da hawaye, ko ba ka zub da hawaye. In aka tambaye ni zan ce eh, ina zub da hawaye lokacin yankan albasa ko kuma, ina kuka lokacin yankan albasa.

Kana yin harsashi lokacin bacci? Wannan tambaya ce ake yi don a san ko in ka je bacci ko in kana bacci kana harsashi. In aka tambaye ni, ina iya ansawa, a'a, ba na harsashi lokacin bacci.

"Me kake yi da ragowar abinci?" Wannan tambaya ce ake yi don a san ko me kake yi in abincin da ka dafa ba ka iya cinye ba. To, in zan iya amsa wannan, in ce ina iya amsawa. Abin da nake yi da ragowar abinci shine ina iya ba jama'a su ci. Ina iya ba wasu su ci, ko kuma in babu wanda zan ba shi a lokacin, ina iya ijiye shi, sannan in duma shi in ci anjima.

Yaya kake tafiya zuwa wurare? Wannan tambaya ce akeyi don a san da yaya kake tafiya zuwa wurare, ko kana zuwa a mota ne, ko kana zuwa a keke ne, ko kuma da kafa kake zuwa. In aka tambaye ni, zan ce ina zuwa wurare a mota.

Kana iya rera waƙa? Wannan tambaya ce ake yi don a san ko kana iya rera waƙa ko kuma kana da muryar rera waƙa mai kyau. In aka tambaye ni, zan ce eh ina iya rera waƙa kuma ina rera waƙoƙi masu kyau kuma ina da murya mai kyau na rera waƙa.

Kana amfani da matashin wuya? Wannan tambaya ce ake yi don a san ko kana son amfani da matashin wuya ko ba ka son amfani da shi. In aka tambaye ni, ina iya cewa eh ina amfani da matashin wuya.

Yaya kake taimakawa mutane? Wannan tambaya ce ake yi don a san ko ta wace hanya kake taimakawa mutane. In aka tambaye ni, ina iya cewa ina taimakawa mutane ta wurin shawara, da kuma ta wurin jagora, da kuma ta wurin ba su taimako ko na abinci ko kuma na kuɗi.

Kana fi son zama a birni ko kauye? Wannan tambaya ce ake yi don a san ko mutum ya fi son zama a cikin gari inda jama'a suka yi yawa da motoci da kuma gine-gine masu kyau, ko kuma mutum ya fi son zama a kauye inda mutane ba su yi yawa sosai ba kuma gine-ginen ƙanana ne. In aka tambaye ni, zan ce na fi son zama a birni.

Yaya kake bayar da ra'ayi a aiki? Wannan tambaya ce ake yi don a san ko ta wace hanya kake ba da ra'ayinka a aiki. In aka tambaye ni, zan ce ina ba da ra'ayi ta wurin rubuta wasiƙa, ko kuma ina ba da ra'ayi ta wurin kwantar da hankali, yi wa maigida bayani.

Kuna da wifi a gida? Wannan tambaya ce ake yi don a san ko kuna da wifi a gida ta wurin amfani da intanet ko kuma wasu abubuwa a waya. In aka tambaye ni, ina iya cewa a'a, ba mu da wifi a gida.

Yaushe kake farkawa kullum? Wannan tambaya ce ake yi don a san ko da wanda lokaci kake farkawa da safe kullum. In aka tambaye ni, ina iya cewa kullum ina farkawa da ƙarfe biyar na safe.

Yaya kake jin hayaniya? Wannan tambaya ce ake yi don a san ko yaya mutum yake jin hayaniya. In aka tambaye ni, zan ce ina jin hayaniya ne ta wurin kunne na da kuma muryoyin mutane.

Kana koyon wata yare? Wannan tambaya ce ake yi don a san ko mutum yana koyon wata yare ko kuma yaren sa ne kawai da iya yake yi. In aka tambaye ni, zan yi cewa eh, ina koyon wata yare. Ina koyon yaren Yarbawa, ina kuma koyon yaren French.

Kana sanya tunatarwa don ayyuka? Wannan tambaya ce ake yi don a san ko akwai abin da kake sanyawa don ayyukan da za ka yi a rana. Abubuwa, akwai abin da kake sanyawa don ya tuna maka ayyukan da ka sanya za ka yi a rana ko babu. In aka tambaye ni, zan ce eh, ina sanya tunatarwa a waya don ayyukana kullum.

Menene kayan cici ci-ci da kake fi so? Wannan tambaya ce ake yi don a san wace irin kayan ci ne da mutum ya fi so. In aka tambaye ni, zan ce na fi son cin ƴaƴan itatuwa.

Wacce rana ce mafi kyau a mako? Wannan tambaya ce ake yi, don a san ko wace rana ce a mako ya fi ma mutum kyau. In aka tambaye ni ranar da ya fi kyau a mako, ina iya cewa ranar Lahadi, domin ranar Lahadi shine nake zuwa addu'a.

Kuna da fanka a rufin ɗaki? Wannan tambaya ce ake yi don a san ko, ko kuna da fanka a rufin ɗakin ku ko kuna da wanda ake ajiyewa a ƙasa ne. In aka tambaye ni, ina iya cewa eh, muna da fanka a rufin ɗakin mu.

Yaushe kake cin abincin rana? Wannan tambaya ce ake yi don a san lokacin da mutum yake cin abincinsa na rana bayan ya ci na safe. In aka tambaye ni, zan ce ina cin abincin rana misalin ƙarfe biyu na rana.

Wane irin kayan daki kake fi so? Wannan tambaya ce ake yi don a san irin kayan dakin da mutum ya fi so. In aka tambaye ni, ina iya cewa na fi son kayan lantarki na daki ko kuma kayan girke-girke a daki.

Me kake yi lokacin da ka kamu da mura? Wannan tambaya ce ake yi don a san ko me na ke yi lokacin da na kamu da mura. In aka tambaye ni, ina iya cewa ina shan ruwan zafi da citta, kuma ina sa kayan sanyi a jikina.

Kuna sa uniform a wurin aiki? Wannan tambaya ce ake yi don a san ko kuna sa kaya iri ɗaya a wurin aikinku ko kowa yana sa kayansa. In aka tambaye ni, zan ce eh muna sa uniform a wurin aiki.

Wacce biki kake fi so? Wannan tambaya ce ake yi don a san irin bikin da mutum ya fi so. In aka tambaye ni, zan ce irin bikin da na fi so shine bikin aure ko kuma biki na suna.

Kana raba wurin da kake a yanar gizo? Wannan tambaya ce ake yi don a san ko kana iya raba wurin da kake zama wa mutane a ko ta hanyar waya ko kwamfuta. Wannan in aka tambaye ni, zan ce ya danganta da yanayin tambayar. In dai an tambaye ni a abin da na san yana da muhimmanci, ina iya rabawa. In kuma babu mafimmanci, bana rabawa domin gudun masu cutar mutane.

Kana fi son zama ko tsayuwa? Wannan tambaya ce ake yi don a san ko mutum yake fi son ya fi son ya zauna ko kuma ya tsaya a tsaye. Wannan in aka tambaye ni, zan ce na fi son zama domin tsayuwa yana iya sa wa in fadi.

Kama kunna tsaron butari? Wannan tambaya ce ake yi don a san ko kana kunna tsaro da gaske ko kuma kana yi ne domin ka rude jama'a. In aka tambaye ni, zan ce a'a bana kunna tsaron butari.

Kana yin aiki bayan lokaci? Wannan tambaya ce ake yi don a san ko mutum yana yin aiki bayan lokacin aikinsa ya wuce. In aka tambaye ni, ina iya cewa eh ina aiki bayan lokaci in dam wanda abun da zanje yi a gida.

Kana rufe baki lokacin hamma? Wannan tambaya ce ake yi, ko lokacin da ka bude baki domin ka yi hamma, ko kakan rufe bakinka, ko kakan bar shi a bude. In a tambaye ni, zan ce eh ina rufe baki, ko da rigan da na rike, ko kuma in rufe da hannuna lokacin hamma.

Muryarka tana da ƙarfi ko a hankali? Tambaya ce ake yi don a san ko muryarka tana da ƙarfi ko kuma muryarka tana da hankali a hankali. In aka tambaye ni, ina iya cewa ya danganta. Wani lokaci idan ina fushi, muryana yana iya ƙarfi, amma kuma yawan cin lokaci murya na yana a hankali.

Sau nawa kake share gida? Wannan tambaya ce ake yi don a san ko sau nawa kake shara a gida. In aka tambaye ni wannan, zan iya ce sau uku nake share gida, amma in kuma akwai abin da ya faru da datti ya zubo, ina iya tasowa in share gidan.

Kana rerawa ka lokacin wanka? Wannan tambaya ce ake yi don a san ko in ka shigo wurin wanka kana rerawa ka ko ba ka rerawa. In aka tambaye ni, zan ce eh ina rerawa ka lokacin wanka.